Yaya kake ajiyan kuɗi? To ina ajiyan kuɗi zance a banki. Wani lokaci zan je ajiye kuɗi na a banki, wani lokaci kuma dai ina da asusu. Eh, to kuɗin na samu ina cika ajiyewa a asusu mu asusu na. Eh, wani lokaci kuma zan je banki wani lokaci kuma na ajiye shi a asusu. Haka ne ke cika ajiyan kuɗi. Eh, ana taruwa wasu lokatai kuma ana taruwa sai a ajiye. Eh, amani kamar ninna na ganewa asusu ne. Tabbas asusu ne na cika use ne. Ba kullum ba ne na cika zuwa banki. In na ɗan samu wasu ƙananan kuɗi sai in sa asusu. Na samu babban kuɗi zan je ajiyansa a banki. Eh, haka nike yi.

Yanzu kake shaƙatawa lokacin hutu. Ai lokacin hutu inda nake shaƙata zan fita da abokanayena sai muje wurin hutawa mu siya, mu siya drinks musha. Eh, zamu je wurin hutawa da abokanaye mu zauna ayi hira, ayi dariya, a ɗan huta, a ɗan yin hira sosai hakanan da farin ciki, a ɗan siya abubuwan da za'a siya a sha, aci, mu siya nama muci. Haka na cika hutawa da abokanaye. Kuma gaskiya ba karya, akwai daɗi. Tabbas akwai daɗi. Don ina tare da abokanayennan kasan ana hira, ana dariya, ana tare, ana shaƙatawa, ana hutu. To haka na cika hutawa inzo da abokanayena sai mu zauna mu huta, mu hira, mu siya abubuwa musha muci.

Ka-- ooo zan ce Kirsimeti. Kirsimeti kau ba karya na fi so lokacin ranan Kirsimeti. Don kowa zai je kowa zai dawo a zona the family a siya abubuwa, a zona a yi hira a farin ciki, a siya abubuwa, a sha, a ci, a yi lokacin Kirsimeti lokacin tare ne. Ehn lokacin tare, lokacin zaman tare, lokacin eh, eh ziyara. Ehn a zona tare a yi hira da farin ciki ba damuwa, ba komi, ba, ba bakin ciki ana tare ana ziyyaya, ana ci, ana sha, ana daɗi, ana hira. Lokacin ranan Kirsimeti ne yake mun daɗi.

Eh dai, ba ran ce kullum ba. Ba ran ce kullum bane nake duba kalanda. Akwai rakkaci, akwai lokacin wanda zan duba in ina da, in ina da abu da zan yi a gaba, zan je in duba kalanda don in fara shiri kafin lokacin yiyi. To ba ran ce kullum bane nake duba kalanda. Eh ba ran ce kullum bane nake duba kalanda. Akwai ranar da zan duba, oke in san oke wannan rana akwai inda zan je, akwai abin da zan yi, sai in duba kalanda in san me zan yi ranan, in san abun ba zan yi ranan ba. Eh haka. To ba ran ce kullum bane nake duba kalanda. Ba kullum bane zance nake duba kalanda. Wayan su rana nake duba don in shirya ma abun da zan yi a gaba. Eh kuma yana taimako na sosai kalanda akwai amfani.

Kana yin barci da rana? Hmm ina yin bacci da rana. Ba sai an gyamu ba. In kaman in ban je aikin nan ba, sai in zauna a gida. In rana ya hakanan ya kama don ɗan huta, barci da rana kawai ina yi. Ina barci da rana ai in ban je aiki ba. Ai ba abun yi ai dole kayi barci da rana. Don kaima jikinka ya samu hutu. Barci da rana akwai amfani sosai. Tabbas akwai amfani sosai. Ai bana wasa da barci da rana wurin su lokaci. Don jikinka ma yana neman hutu. Don aiki yayi yawa jiki na neman hutu. To wurin lokacin nake barci da rana, amma ban ce kullum kullum ba. Kuma barcin rana yana taimako na sosai. Ba karya. Eh ba karya. Gaskiya yana taimako sosai. Ina yi.

To lokacin da nake jin damuwa me nake yi, zan ce wai ina da mutane wanda zan je in nema taimako a wurin su kuma ba karya ina samu taimako. Ina jin damuwa ayi dole in nema mutane wanda za su yi taimako kuma ina da mutane wanda suna min taimako ba karya. Wancan kan ba karya. Eh, mutane za su taimaka in ce musu ga damuwan nake ciki ga inda nake fama su ce ok, to shikenan ba damuwa za, a taimaka. So duk lokacin wanda na samu, na fada cikin damuwa ina da abokanaye, ina da mutane wanda za su taimaka kuma suna yin taimako sosai ba karya suna taimako wancan kan ba karya.

Na fi son zama, tsaya wannan a kwai ɗan gajiya. To nikan zan ce na fi son zama, don tsaya wannan kaai akwai gajiya. Ai in ka tsaya ma, in ka tsaya ya kai wani lokaci kai ma za ka nema ka zauna. Kagan zaman nan ya fi, waccen kan gaskiya zama ya fi ba karya. Ka nema ka zama kai ma jikin ka ya nema ya huta. Domin in ka tsaya ma, in ka tsaya, ka tsaya, ka tsaya ai jikinka zai gaji. Don jiki ma na nema hutu. Ko ba haka ba jiki ma na nema hutu to bai kamata kana ka tsaya sosai ba, don li za ka nema wuri ka zauna. To na ni a wurina na fi son zama.

Eh zan ce son uku, son huɗu. Eh zan ce son huɗu ɗe nake wanke wa. Amma kasan baran ce kullum bani. Eh barin ce kullum bane. Son uku, wasu lokaci kuma yana kai huɗu a sati. Eh a sati yana kai son uku, huɗu. Eh bara n ce kullum ba, don ba kullum bane nake wanke wa. Shi yasa kaga na ce ma son uku ko huɗu a sati. Doni kasa wanke wa kullum, kullum, kullum, kullum nan ka akwa ɗan matsala. So ni yana naɗan wanke ba son uku ko huɗu. Eh haka.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida. Sosai ma ina karanta jarida. Kuma kina taimako ba karya. Tabbas yana taimako. Ina karanta jaridaa kullum, kullum. Ina karanta jarida kuma baran karyabba yana taimako na. Eh, yana taimako na sosai. Watarana ina yi aiki hakanan, zan zauna, zan buɗe zan karanta. Ina karanta jarida wancan kan kuma yana taimaka mun. Eh, yana taimaka mun. Duk randa na karanta jarida, ha, yana mun taimako sosai ba karya. Wallahi yana mun taimako sosai kuma barin daina karanta jarida ba. Zan ci gaba da yi, zan ci gaba da yi, zan ci gaba da yi. Eh, jarida ina karantawa sosai.

Ina fi son miya mai zafi. Bana son miya mai sanyi. In miya yayi sanyi bana cika iya ci. Eh, in na ci ma yanzu yana min kamar in amai. In na ci miya mai sanyi yana min kamar in amai. To ni na fi so in ci miya mai zafi. Eh, miya mai zafi ko akwai daɗi a wurina. Bari na ci ya, in miya yayi sanyi bana iya ci ma. Yana min wani iri a ciki. Eh, na fi so miya mai zafi. In na ci ma miya mai sanyi yana sa ni amai. Zai gwandama in ci ma miya mai zafi, ka kawo mun tuwo mai zafi da miya mai zafi in ci ma. Zai iya lashe ma kwano ma har in miyan mun daɗe. Amma ka gan miya yayi sanyi akwai damuwa ban iya ci ya, ban iya ci miya mai sanyi ba. A'a wancan matsala ne, babban matsala ma wallahi.

To abinci da nake so kuma da na fi so, zan ce tuwon shinkafa da miyan kuka. Kuma kukan in a yi shi da romon nama. Eh, ina ci ma abincin can. Ba karemin daɗi ba. Na fi son tuwon shinkafa da miyan kuka sai a haɗa shi da romon nama da miya gyada. Ba kare me daɗi ba. Eh, ina ci shi akwai irin daɗi me nake ji a cikin zuciyata. Ina ji wata daɗi ne don ni ninki so tuwon shinkafa sosai da miyan kuka. Ina so abincin can ba kare me so ba. To, duk rana da na ci sa yana mun daɗi sosai. Ba kare me daɗi ba.

Eh ina iya sa agogo a hannu, ina sa agogo a hannu amma ba kullum bane ina sa a hannu. Kaga inna duba time, eh na cika duba na waya. Eh agogo ina sama a hannu don gayu ne. Ka gane ayy? Don gaya in fita saf saf. Eh zan fita ma saf saf mana yana mun kyau ina sama, ina sa a hannu. Eh to zan ce ba kullum ba de. Wasu lokaci ne nake sa hannu akwai lokacin kuma bana sa hannu. Abin zuwa zuwa ne yake yi. Ka gane ayy. So ba kullum kullum bane nake sa a hannu. Akwai lokaci, akwai lokaci wanda zan sa hannu, akwai lokacin wanda ba zan sa ba. Eh haka de ba kullum kullum bane nake sa hannu. Eh akwai rana dai, akwai rana dai wanda zan sama hannu, akwai rana wanda ba zan sama a hannu ba. Haka yake. Zuwa zuwa ne abun. Ka gane ayy ba kullum bane.

To, zan ce ina shan ruwan zafi. Eh, za su samo ruwan zafi da na siya magani sai a samu a cikin ruwan zafi ina sha zai sa ni jikina zai yi ɗan weak don yana neman bacci. Eh, ina sha ruwan zafi nan zan fara yin zufa. Ina fara zufa zai nema in yi bacci. Don jikina in tashi jikina yayi ƙarfi. Eh, kasan lokaci, kasan wasu lokaci ma mura yana kawo ciwon kai, yana kawo zafin jiki. Eh to ina siya maganin nan, maganin ciwon kai da irin maganin zafin jiki nan sai in kwanta in huta don jiki ma na neman hutu. Inna huta na tashi, eh hen zan san mene yake ciki kuma. Eh, kamma kuma yana taimako. Ruwan zafi kuma zai sa ni zufa. Zufancin kuma shine taimako, yana taimako sosai.

A to, sun hannun mu zan ce abu ɗaya ne. Ka gane ko? Eh, zan ce abu ɗaya ne kawai. Ba wani bambanci da yawa. Za a zo kawai a ɗaga hannu sai mu buga sama. Haka mun cika shan hannu. In ina tare da abokanai, na ma haka mun cika yi. So duka abu ɗaya ne dai. Ba wani ɗan bambanta, ba wani ɗan bambanta da yawa. Eh zaa zo kawai a ɗan buga hannu, a ɗan yi mu ɗan tafi, a ɗan dariya sai a tafi. Haka mun cika shan hannu. Eh haka mun cika shan hannu. Eh kaman na ce ba wani abu, ba wani abu daban-daban ne. Abun da kowa ya saba yin ne. Eh haka.

Eh ina da fanka, ina da fanka a rufin ɗaki. Ina da shi ma, amma ka san fankan nan ba na cika kunna fanka na. Amma akwai dai, ba na cika kunna fanka na don ya cika kawo min mura wata rana. Ka san in fanka ma yayi gudu sosai, damuwa ne. In gudu fanka ma ya yawa ma dama ne. So ba na cika kunnawa sosai. Eh amma akwai fanka a rufin ɗaki, ɗaki na akwai. Ba na cika amfani da shi ne sosai. Ko ina kunna ma, ina kunna fanka wata rana, ina sa shi a biyu. Eh ina sa shi a biyu ko uku. Eh don kar yayigudu sosai. Ukuma yana gudu sosai ma. Eh amma ina bari shi dai. A ce biyu in uku, in zafi ya yawa ne, zan sa shi a uku. An ɓadan zafin kaɗan, ana ɗan zafi kaɗan zan sa shi a biyu. To ni fanka, fanka ya cika kawo min mura wasu lokaci.

Eh ina iya, ka san ni ina da dogon ƙafa. So, tilla igiya ba damuwa ba ne. Ina iya, kuma gashin nan ni ina da sayi. Kaga ne ai. Ina da sayi kuma ina iya. Eh wancan kwam ai na sha yi yayi, na sha yi. Wancan ba abun da an fara, an fara yo ba ne. An sha yi, kaga ne ai. Zan ce ina iya. Wancan kwam tabbas ina iya. Ai tambayar nan gaskiya na ji daɗin tambayar nan. Wallahi na ji daɗin tambayar nan sosai ma na ji daɗin tambayar nan. Ina iya, wancan kwam ba, ba matsala ba ne. Eh ba matsala ba ne ina iya. Ka san ni mai sayi ne. So wancan na ji daɗin tambayar nan sosai ma wallahi. Ina iya ba matsala ba ne. Ina iya sosai. Na ji daɗin tambayar nan. Na gode da tambayar nan. Ina iya.

Kana lulluɓe da bargo. Haba ina yi, ina lulluɓe da bargo. Ina akwai sanyi nan, ai ni kuma jikina baya son sanyi. Eh jikina baya, koma ya kayi dani jikina baya so sanyi. Eh, so in ana sanyi nan zan lulluɓe a cikin bargo. Eh don in rufe jikina daga sanyi. Don ka san ni jikina tab bana cirin da sanyi ne kawai. Eh yana, kuma yana taimako na sosai. Don sanyi in sanyi ya yiwon nan kaii eh jiki nan zai fara kamun damuwa. So kafin ma sanyi kafin ma in fara jin sanyi zan lulluɓe a cikin bargo. Kuma ka ga yana taimako na. Ba karemi taimako yake mun ba sosai sosai ma wallahi. Ina lulluɓe a ciki zan ji dumi, ina jin dumi ina jin dumi bana jin sanyi ma kwata kwata bana jin sanyi kuma yana taimako sosai sosai wallahi.

Na ji daɗin tambayan nan. Ai akwai. Wancan ka tabbas akwai. Inda zaka jingina ma ka kwanta, haka ka jingina ka kwanta, ka ji daɗi. Ba za ka ji wani tauri tauri ba. Akwai laushi. Eh, laushin shi ne kuma yana sa kujeru daɗi. Eh, akwai daɗin zama akwai daɗi. Kuma zaka iya ka zauna haka ka kwanta a kai. Eh, sai ya naci. Akwai daɗi. Wancan kam ba, ba wani matsala a gefen can. Eh. Ai akwai daɗi sosai sosai ma. Wancan ba maganan. Ai na ji daɗin tambayan nan. Na ji daɗin tambayan nan. Ba'a kujeru suna da daɗin zama. Haka zaka huta bayan ka zai zama zai zauna akan abu mai laushi. Ba za ka ji wani ƙarfi ƙarfi ƙarfi sosai a bayan ka ba. Akwai.

To mene ke ci a wurin aiki? To ka san ina aiki na, aiki ya yiyawa ina fara jin yunwa. Zan ɗan fita waje in nema rice. So na cika cin rice a wurin aiki. Eh, sa'a dan samu naman rice and stew da nama abun nake cika ci ke na wurin aiki. In aiki ya yi ywa, na yinwa ya shiga haka dan zan nema rice. Eh, abun nake taimako na make nan. Wallahi, wallahi rice nake ci kuma gaskiya yana yin yana ɗan ishe ni dai, yana ishe ni. Amma ka san in an ci rice nan zaa ku ma a ci gaba da aiki. So idan ina aiki, ina aiki, ina aiki, ina aiki, inda na faɗa ma kenan zan je in nema rice in ci. Shine ana ce shinkafa. Eh, a Hausa ke nan shinkafa. Zan je nema shinkafa in ci. Shine abun nake taimako na ke nan shinkafa. Eh, abun nake ci ke na wurin aiki shinkafa.

Ai kallo madubi, zan ce kullum nake kallo madubi. Kafin in fita gida, ina kallo madubi sosai in duba oke, mene zan canja a jiki, mene zan gyara, mene zan cire. Kaga ni ko ina kollon madubi sosai. Wallai kafin in fita gida in nayi wanka in na sa kaya sai in nema in dan kal-- kwalliya na kaɗan zan fita sai inje in duba madubi in gan ko kayan wanda na sa yayi ko bai yi ba. Ka kai naji dadin tambayannan wallahi naji dadin tambayannan. Eh zan je, zan je in duba kayayyaki na. Eh in wanda na sa ya mun sai in je in duba na madubi. Abune ke taimakona kenan. Eh madubi ba ai bana wasa de kallon madubi. Kullum, kullum, kullum kam nake kallon madubi. Eh wallahi kullum kafin fita ina kallo madubi.

Eh to in ya zo maganan kyauta, na fi son ba da kaya. Ka gane ko? Irin kayan wannan bana cika sa wannan irin kayan wandaya ɗan juma a wurina yana mun karami. To me zanyi da shi gonda in kyautar da shi? Ka gane ba? To irin kayan wannan nake so ke nan ina kyautarwa bana cika sa kayan ya mun kaɗan. Ka san girma ya zo nan dole in kyautar. To kayan wannan nake iyi ke nan kayan yake nake kyautarawa ke nan. Kayan wanda ya ɗan yawa a jikina shine nake kyautarawa. Ai ka san irin me zai tafi kayan ki sun iya wa me zanyi da shi gonda in kyautar da shi kaka ne ko? Eh haka haka nake yi kuma yana taimako. Wallahi haka kayan kina nake nan wanda nake so ina sawa bana kyautarawa. Eh haka.

To gidan abinci wanda na fi so shine a turanci ana kiransa protein. Shine wake kenan, a gefen abincin wake kenan. Irin gidan abinci wanda nake so kenan. Ah inda na faɗa a turanci an ce, an ce protein ko? Eh, a turanci abuna na kiransa kenan. Irin abinci wanda nake so kenan ina ci gidan abinci kenan. Don yana, yana sa jikin ƙarfi, yana sa ah umm yana faɗama, yana sa jiki ƙarfi, yana sa ƙashima ƙarfi. To ka san a protein kuma ba ina son cin nama da wake. Eh, ka san in ka je don exercise haka ka dawo, suka ci nama da wake zai sa jiki ƙarfi, zai sa pro-- eh zai sa ƙashima ƙarfi. So irin gidan abinci don nake so kenan. Eh.

Yaushe kake ci abincin rana? Eh, in aka zo magana abincin rana, ƙarfe ɗaya, ƙarfe ɗaya na rana shine nake cin abincin rana. Eh, ƙarfe ɗaya na rana nake cin abincin rana na. Ka gane ko? In na ɗan fita aiki nan ko wata rana ban je aiki ba, na ɗan fita aiki da na je fita aiki, in ƙarfe ɗaya rana na yayi, zan fita in je na nema abinci. Ehn, tabbas abun da nake yi ke nan. Eh, in ƙarfe ɗaya yayi zan je na nema abinci wanda zan sa a ciki. Kasan ƙarfe ɗayan nan yunwa, yunwa ɗan fara shiga jikin nan, dole a nema abinci. To ƙarfe ɗaya ne, ƙarfe ɗaya na rana ne nake iya nema abinci, inci ne rana. Abincin rana na kenan. Ƙarfe ɗaya na yi zan je nema in ci abinci. Bana wasa da abincin rana. Tab, tab, tab nu bana wasa da abincin rana. Ko kaɗan.

Yaushe kake farkawa kullum? Yaushe nake farkawa kullum? Eh, farkawa shine tashi bacci ba? To in kana maganan tashi bacci, ina tashi bacci irin karfe shida na safe. Eh, karfe shida na safe nake tashi, nake tashi bacci. Eh, in karfe shida ya kan nan zan tashi, zan yi addu'a, eh zan ci gaba da wasu aiki ƙaɗan, zan yi wanka, zan fara shirin zuwa aiki. Eh to karfe shida na safe ne nake tashi, nake tashi bacci. Eh, kasan ina yi bacci nan bai kamata in yi bacci har goma ba. So in shida na yi na safe zan tashi, in je in nema abinci, that is kiran shi breakfast a turanci kenan. Eh in shida yayi haka zan shirya, in yi wanka, in sa kaya, in je aiki.

Eh, aywaccan ko ina yi sosai sosai. Ina yin ciniki a kasuwa. Eh, kasan kasuwanci sai a hankali. E, ciniki kan ba karya. Ina yin ciniki a kasuwa. E, in na je kasuwa, in kasan ka je kasuwar nan in ba da ciniki ba sai a hankali. Gaskiya kam abin sai, sai da ciniki. Don irin mutanen kasuwar nan in ba ka bi su ba hankali ba za su iya su cuce ka. Don irin abubuwa ya yauwa, abubuwa ya tashi, eh kuɗin abubuwa ya tashi sai da ciniki. Eh to ina je kasuwa kan gaskiya ina ciniki. Tabbas ina ciniki. Bana wasa da ciniki. E, ina ciniki sosai sosai sosai ina je kasuwa. Kasan in zan ce ina, ina ce ina son wannan ina gan kuɗin bai mun ba sai a ce tau malam ka rage mu mana kayi hankuri ka rage mu. E, ciniki ke nan. Dole ayi ciniki. Ina ciniki sosai a kasuwa.

Ka, eh kana kwana a godo ko ƙasa? Ina kwana a gado. Eh ina kwana a godo. Bana iya kwana a ƙasa. Ina kwana a ƙasa kai jikina zai yi ciwo, jikina zai yi zafi. Siyasa ina koma godo. Inna gan kaman jikina ya fara ɗan ciwo ciwo hakan nan sai in koma godo. A daje nake kwana ƙasa don ciwon baya amma yanzu na daina. Yanzu kam ina kwana a godo bana kwana ƙasa. Eh wancan kam babu. A gado nake kwana. Eh a gado nake kwana bana kwana ƙasa. Ƙasa kai ƙasa na mun sanyi gaskiya ko. Kwana ƙasan nan yana sanyi. To inda ma jikina kuma ba jiki mai son sanyi bane. Eh to sassa bana wasa da godo. A'a ran iya kwana ƙasa ba in ba godo ba. Ina kwana a godo ba ƙasa ba. A gado nake kwana ba ƙasa ba. Haka kom.

Eh ina kunnawa sosai sosai ina kunnawa. A'a ba kance kunnu kullum baɗi eh amma ka ce kuna rana? Mm ba kullum baɗi amma ina ɗanko kareɗi, ina ɗanko kare ina kunnawa, ina kunnawa. Ka san in ba da kunnawa ba ay za a ɗan samu matsala. Sosai kawai za a ɗan samu matsala. Nikan dulli ne kawai in shiga in kunna In san mene ke faruwa, in san mene mutum ya kamata gaji me yana faruwa. Ka gane ko? Eh bai kamata kana, eh kana da ire app nan baka kunnawa ba. Eh ba amfani aye. In kana da ire app nan dulli ka dinga kunnawa eh don ka san amfaninsa. Amma yana da amfani sosai, yana da amfani sosai, yana da amfani sosai. Eh to haka kawai ina kunnawa, ina kunnawa ba karya.

Kana iya dafa abinci? Eh mana ina iya dafa abinci. Kai na ji daɗin tambayan nan. Wallahi ina ji daɗin tambayan nan. Ina iya dafa abinci. Aaa sosai sosai ma ina iya dafa abinci. Aaa ina iya dafa ma wancan, bangyaran, bangyaman iri abinci wanda nake dafawa. Ina dafa shinkafa, ina dafa tuwo, ina dafa, ina iya dafa miyan kuka. Eh sosai sosai. Kafin iyaye, iyaye na ne sun koya mun abubuwan nan. Eh ina dafa shinkafa, ina dafaaa eh eh spaghetti, ina dafaaa eh tuwo da miyan kukki, da miyan kuka. Eh ina dafawa. Aaa ai na iya dafa abinci sosai sosai ma. Ina da addu'na dayaaawa. Kamar addana ma ta koya mun abinci, iyaye na ma sun koya min abinci. Eh dole in iya. Eh ai be kamata eh in girma ban iya abinci ba. Na iya abinci sosai sosai ma na iya abinci.

Yaya kake kamalla aiki a lokaci? To ina kamala aiki a lokaci wanda ya kamata. Eh, ka san komai lokacine. Kuma ni ina beating time sosai. Eh, bana wasa da time. Don in lokaci yayi ya kamata na gama abunda ya kamata inyi. To ina haɗa wasu abubuwa wanda ban gamaba. Ina haɗasu a wuri ɗaya, in taɓa wannan wanda za'ayi gobe, sai in bari zuwa gobe. Haka nakeci, haka nake yi, haka nake tafiya da hankali, da hankali kafin lokaci yayi. Nasan na gama komai. Eh, kuma yana taimako na sosai, sosai. Tabbas ba karya, yana taimako na sosai, sosai.

To, na ji daɗin tambayan nan. Akwai abubuwan da, eh, ya kamata kan in yi, akwai abubuwan da ya kamata in yi don in kiyaye lafiya. Eh, sosai. So, akwai abubuwan da bai kamata in ci ba mama. Ina zo gefen abinci ma ka san lafiya, lafiya ajiki akwai amfani sosai. Bai kamata ka yi wasu lafiya ba, akwai amfani sosai. To, akwai wasu abubuwan da ya kamata ka na kiyayewa, akwai wasu abubuwan da bai kamata ka na yi ba don lafiyan ka don lafiyan jiki. Ka gane ai? Don lafiyan jiki akwai abubuwan da ya kamata oke ka daina yi don ba amfani, ba amfani sa ka daina yi. Eh, to ka gan yana da tamako sosai, sosai. Eh, akwai wasu abubuwan da oke ka, ya ka ajiye shi a gefe, eh, sai ka ci gaba don da akwai amfani.

To, shawara a aiki, akwai mutane wanda suna neman shawara a aiki suna zuwa wurina kuma ina taimakawa mutane kuma shawarana yana da amfani. Wancan kuwa ba karya. Shawara na yana da amfani. E, ni ma ba wai bana neman shawara a wurin mutane ba. Ina nema kuma shawaransu, suma nasu akwai amfani sosai. E, to, e, in kana neman shawara zan baka. E, don na san shawara wadda zan baka ma a wurin aiki yana da amfani. Don a wurin aiki ma kowa na neman shawara tabbas haka ake. Kowa na neman shawara. E, bai kamata ka ce, "E, ka fi ka san ko me ba ka iya ko me ba." A, a, ba haka ba ne. Ya kamata ka nema shawara a wurin mutane don taimako ma mutane suna da taimako sosai, sosai don a taimake ka.

Eh ina zama, ina iyan zama a kan gwiwa. Eh ina iya zama a kan gwiwa. Eh na tuna tare da muke makaranta in muyi laifi, sai ace mu zauna kan gwiwon mu. Ya jima mu na zama a kan gwiwa, ka san gwiwon zai fara zafi. Ka san tuni muna makaranta kom sai a hankali. Eh za ce mu zauna kan gwiwon mu, eh muyi ta wurin kai, mu zauna. The punishment ana bamu a makarantar kenan, zama a gwiwa. Eh ina iya zama a gwiwa. Wancan kan tabbas ina iya zama a gwiwa. Eh ba wani abu mai wahala bane can can can can. Amma ka zauna yayi ya jima a kan gwiwon ka, zai fara ma zafi haka kom. Amma ina iya zama a kan gwiwa. Ba laifi, tabbas ina iya zama a kan gwiwa. Eh don ka san abun sai a hankali. Zama a kan gwiwa kan wayi, muna iya zama a kan gwiwa.

Toh, lokacin shekarar wanda na fi so shine ranar da an haife ni da ranar Krisimeti. Ka san ran da an haife ni shine ana yi ce birthday ke nan ko? Eh haka. Ran da an haife ni shine ran da nake so sosai. Don ranan za a yi ciye-ciye, a ci nama, a yi shaye-shaye, a sha juice, a sha coke, a sha Fanta. Ba'a bar randa ba rasha ba. Eh, toh ka san lokacin kuma ana tare da abokanaye, ana farin ciki, ana komi-komi, ana tare, ana rawa, ana dariya. So lokacin Krisimeti ma kuma kowa zai zo a haɗu, a ci ciye-ciye, a yi su shaye shayi, a yi komi-komi don ana tare. Ana yin komi-komi kuma da farin ciki. So lokacin ran da an haife ni ne shine lokacin shekara na fi so. Lokacin wanda na fi so ke nan da lokacin Kirsimeti. Ina son lokacin can sosai sosai don farin ciki wanda kowa na yi. Eh haka.

To, na gode da tambayan nan. Inda nake shirya ayyukana, in akwai abubuwan da ya kamata in yi ban yi sa ba, zan-zan rubuta su a paper. In ce okay, ya kamata na yi wannan yau, ya kamata in yi wannan gobe, ya kamata in yi wannan anjima, ya kamata in yi wannan sati, ya kamata in yi wannan Juma'a. Haka nake yi kuma gaskiya yana taimako. Ka gane ko? Zan rubuta su a wani gefe don in san abin da ya kamata in yi, in san abin da bai kamata in yi ba. Kasan ina taɓa nan, ina taɓa nan, ina taɓa nan, yana taimako. Eh to, haka dai abubuwan. Eh haka nake yi da hankali, da hankali, da hankali don in samu in gama duk abubuwan da na shirya ma kaina. Eh to, haka dai nake shirya abubuwan ayyukan wanda ya kamata in yi. Haka nake shirya su time time kuma yana taimako sosai.

To, lokacin hutuna a wurin aiki shine ka ce, yaushe nake hutawa a wurin aiki ko? Lokacin hutuna a wurin aiki shine irin da rana ina je cin abincin rana na. Kaga ne ko, irin karfe ɗaya na rana shine nake hutawa. Zan ɗan kunna fan a ofis. A wurin aiki nake na zan kunna fanka. Ina kunna fanka sai zan zauna in huta. Don jiki ma na neman hutu. Wancan kan ba karya jiki na neman hutu. Kuma, eh, in aiki ya yawa ya kamata kaima ka nema hutu. So lokaci karfe ɗaya da rana hakanen, in karfe ɗaya da rana, in karfe ɗaya yayi na rana zan nema wani gefe, zan zauna in huta ko kuma in kunna fanka. Fankan a buga ni ina hutu, ina hutu, ina hutu. Kuma gaskiya yana taimako don jiki ma gaskiya kam ba karya jiki na neman hutawa.

Sau nawa kake share gida? Na gode matar bayanan. Ina share gida kullum kullum. Eh, kullum kullum in na tashi ina share gida. Eh, idan fita ma ina share gida. Eh, don ya kamata in bar gida da tsabta. Eh, ya kamata in bar gida da tsabta. So kafin in fita zan share mani gida, ina dawo ma zan share mani gida. Don ya kamata in bar gidan da tsabta bai kamata in bar gida da datti ba. Ka gane ko? Don barin gida da datti ka bai haɗu ba. So ina share gida ma kafin fita, in na dawo ma, in da wurin yadda ya ɗan kora, kora, kora. In wurin ya ɗan datti, datti, datti, ina ɗan tattaɓawa, ina ɗan tattaɓawa in share su, in yi mopping. Eh, in san dauke, na bar gida da tsabta bada muwa. Eh, ina share gida kowane lokaci kullum kullum ina ke share gida.

Kai na gode ma tambaya nan. Wane abinci yake sa ka jin daɗi? Abincin wanda yake sa ni jin daɗi shine tuwon shinkafa da miyan kuka. Kai, kai ba karemi daɗi nake ji ba. Na gode ma tambaya nan. Tuwon shinkafa da miyan kuka yana sa abincin, abincin wanda nake ci daɗi. Ba karemi daɗi ba. Wallahi ba karemi daɗi ba. Ina ce ma a iri a haɗa kukan ma da nama, ruwan nama, sai azo aɗan sa man gyaɗa. Ba karemi daɗi ba. Abincin wanda na fi jin daɗin cike na tuwon shinkafa da miyan kuka. Ina ce ma har lashe kwanan nake yi to barin gyama. Lashe kwanan nake yi. Wallahi tuwon shinkafa da miyan kuka shine nake ci. Eh.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? To, na ji daɗin tambayan nan sosai. Ka san aiki da ƙungiya sai hankuri. Ba kowa bane yana da hankuri amma dole sai ka tafiya tare da hankuri. Ka san wadansu za su so su ɓata ma rai, ka so ka yi wannan ba za su yi ba, ka ce ka yi haka ba za su yi haka ba, so akwai haushi. To tafiya tare sai da hankuri. Kana so ka yi aiki tare da ƙungiya sai hankuri. Hankuri ne kawai zai taimake ka a tafiyan nan. In ba da hankuri ba, ayy, akwai matsala. Eh, aiki tare da ƙungiya kom za taro ayi hankuri. Kuma a cikin aiki in sai ka da farin ciki da dariya da murmushi. Aiki, haka muna aiki tare da ƙungiya.

Eh ina iya amma ka san ni ina son yaji sosai. Abinci ma in ba yaji ma kai baya cika mun daɗi. Ka gane ko? Eh ina iya kom wancan kom tabbas ina iya. Don ni ma ba ƙarya ina son yaji sosai. Wallahi ina son yaji sosai. Kai ko in abinci ma kawai ka ba abinci ma ba yaji ma zan kalle abincin naman ƙoinci ka ani ba ranya iya cin irin abincin nan ba. Don ina so yaji sosai. Maganan yaji kom kai bana wasa da yaji. Eh amma ya baya za'a yi abinci ma ba yaji ne ma cike abinci. Ka ga yi akwai matsala. Wallahi ina iya jurewa wancan kom tabbas ina iya sosai ma. Yayi kai kom maganan yaji ka bani da yaji kawai don bana iya ci abinci ma in ba yaji. Ka gane ai ina iya kom tabbas.

To ai zuwan kasuwa zan ce ko wani sati ina zuwan kasuwa. Wata rana kuma Lahadi amma na fi zuwan kasuwa sati. Ko wani sati ina zuwan kasuwa. E, don ka san ana aiki sosai kuma sati ne kuwa bana cika aiki. E, to sati ne nake samun lokaci in je kasuwa inyi sayayya, in saya duk abunda ya kamata in saya. E, ranan sati, ko wani sati kullun kullun ko wani sati ina zuwan kasuwa. E, don ban je kasuwa ba ai akwai matsala. Dole in je kasuwa in saya abubuwan da ya kamata in amfani da shi, abubuwan da dole ne ina da shi. Ka gane ai. To ina zuwan kasuwa sosai, sosai, sosai a sati. Ko wani sati ina zuwan kasuwa bana wasa da wancan. E, don sati ne bana cika aiki sosai to ko wani sati ne nake zuwan kasuwa.

Ka fi son zama a birni ko ƙauye? Ka ai na ji daɗin tambaya nan. Ae, na fi son zama a birni. Ba wai ƙauye ba kyau fa, ƙauye akwai kyau. Ka gane ko? Ƙauye akwai kyau. Amma ni na fi zama a birni don a birni ne nake aiki. Ka gane ko? A birni ne ke samu abubuwan da ya kamata in yi. Ka gane ko? Ƙauyen, ae in zan je hutu ne ina da hutu zan je in dubesu a ƙauye. Ƙauye kuma normal ƙauye kuma ne, ne, ne gona ne. In zan koma in yi gona, in yi shuki shine zan zo ƙauye. Amma ka gan ni aiki nan, dole in zama birni. So na fi zama birni ne. Bana zama ƙauye sai a birni. Birni ne yake ban abun da ke nema. Adu abun da ke nema birni na ban. Abun da ke nema ba zan samu a ƙauye ba. Kasan kagan dole in zo na birni. Eh to, ni na fi zaman birni da ƙauye. Eh na fi zama birni da ƙauye.

To zan ce ina iya dai amma ba sosai ba. Ina iya dai amma ba sosai ba. Ka gane ko abun masu da iyawa? Eh in baka iya ba, ai ba za ka busa sosai ba. Eh to ina iya wancan kon tabbas iya iya amma barance sosai sosai ba ne. Ka gane ko? Akwai, akwai wanda bauu iya su suna, su iya ne sosai. Ka gane ko? To abun zuwa zuwa ne kuma. Ka gane ko? Zuwa zuwa zuwa ne. Tabas kom barance na iya sosai ba. Amma ina ɗan kokari a busawa. Eh haka kom. Ina ɗan kokari a busawa kuma ka gan eh abun inda na faɗa ɗazu ma na iya ba ne. In ka iya ba sai ka sa jiki sosai ba. Don ka iya ne. Ka gan kuma ni ina sa jiki ne. Eh to zan ce na ɗan iya. Haka kom na ɗan iya.

Eh ina iya ci. Ina ci. Wancan kan tabas na ci. Eh, eh akwai wani irin ɗan daɗi ne yake mun. Ka gane ko? Amma kullum bane na ke ci. Akwai ranan da ka-- abun zuwa zuwa mun, zuwa zuwa ne yake yi. Ka gane ai to. Zuwa zuwa ne yake yi. Eh, yau zan iya in samu in ci gobe kuma ba zan samu yi ci ba. Eh amma ina iya ci wancan kan tabas. Ai bana wasa da ci wancan. Bana wasa da ci. Bana wasa da cin sai. Eh to, kamar, kamar inda na faɗa zuwa zuwa ne. Yau hagan zan ci ma gobe ba zan iya ba. Ka gane ko? Eh yau zan iya ci gobe ba zan iya ba. So, eh ina iya. Wancan kan tabas ina iya. Ina iya ci.

Menene yake sa ka yi dariya? To, ka'a ina ji daɗin tambayan nan. Abunda ke sani dariya ina tare da abokanaye. Ka gane ko? Ina tare da abokanaye ina dariya. E, ina dariya to sai zan manta ma ko ina da damuwa. To abokanayena suna sa ni dariya. Ina tare da abokanaye ina dariya. Wallahi. E, to abokanayena, uhm, irin an ɗan dawo aiki nan, ina ɗan wuta, ɗan wasa ruwa sun fita sun je samu abokanayena sai mu zauna muyi hira. Muna hirar na ana kawo abun dariya, ayi dariya ana hira da farin ciki to ana tare. E, to zan ce abokanayena ne suna, suna, suna, suna ban dariya sosai. E, abune yake sani dariya ke nan abokanayena. In anyi hira ayi dariya abune yake sa mu dariya ke nan abokanayena.

Eh, tau tafiyar zuwan wurare wata rana sai da mota. Eh, da mota ne. In ba mota kuma ina yiwa, ina iya using, ina iya amfani da mashin. Eh, in ba mota ina iya amfani da mashin. Eh, haka nake, nake yi in je wurare. Eh, mota da mashin amma ni na fi amfani da mota ne. Na fi amfani da mota. Eh, don mota, ka san mota ya fi mashin sauri. To da mota ne nake zuwa in je wurare. Wancan kuma ba karya. Eh, da mota nake zuwa in je nan, in je can, in dawo, in ai mota na da taimako sosai, sosai. Eh, to da mota ne ina wansu su abo ba na da shi. Eh, in je nan, in je can, in dawo da mota ne. In ba mota wata rana na yi using mashin amma na fi so mota. Don mota ne yana kai ni wurare.

To. Eh, watar rana dai in abinci ya ɗan ragu ko kuma a ce raguwan abinci ina ba ma, ina ba ma yara. Don akwai yara a unguwar mu. In abincin kuma bai kai na ba ma yara ba, ina ba ma kare. Eh, don su ma su samu su ci abinci. Eh, ka gan su ma suna neman abinci ai. Bai kamata a bar su haka ba. Eh, su ma suna nema su ci abu. To in abinci ya ɗan ragu ko kuma a ce raguwan abinci ina ba ma karnuka don su ma su samu su ci. Don su ma suna nema abinci su ci. Bai kamata a bar su haka da yunwa ba. So sawran abinci wane ya ragu zan kira karnuka. In abincin yayi yawa sosai zan ba ma yaran unguwa. Eh, amma ni a gida in an ci abinci in abinci ya ragu ko kuma a ce raguwan abinci ana ba ma kare don su ma su samu su ci.

Kuna da Wi-Fi a gida? Eh, muna da Wi-Fi a gida. Muna ajiyewa a falo mu. Eh, kasan kowa a gidan mu na da waya. To, dole kuma a siya Wi-Fi, Wi-Fi. Eh, muna da Wi-Fi a gida. Muna amfani da shi da yawa. Muna amfani da shi sosai. Eh, in ya ƙare sai a je ayi sabon subscription, subscription. In ya ƙare ayi sabon subscription. Muna amfani da Wi-Fi sosai sosai a gida. Eh, don akwai amfani, akwai amfani. Eh, muna da shi a gida wancan kan tabbas akwai shi. Eh, eh muna using Wi-Fi don mu duba internet, mun use internet. Eh, musamman yana faruwa, eh dole mu ajiye a gida. To, eh zan ce muna da Wi-Fi a gida. Wannan kan tabbas akwai Wi-Fi a gida.

To, eh to in an zo magana gaishe wa mutane wancan ba wani damuwa bane. Ka gane ya kamata ka gaishe da wanda sun girme ka, wanda sun ba ka kwanaki kwanaki a kan kwanaki. To in na ga irin mutane nan ina sauka har kasa, ina sauka harkasa in gaishe su. Eh, ina sauka har kasa in gaishe su don su na san sun ban watanni, kwanaki, kwanaki da kwanaki. Ina sa gwiwana a ƙasa, eh ina sa gwiwana a ƙasa sai in gaishe su don na san ba karami girma sun ban ba. Ba na iya gaishe su a tsaye. Zan, zan gusuza in sa gwiwana a ƙasa sai in ba su gaisuwa in gaishe su don na san girman ba karemin girma sun ban ba. Haka.

Eh to ruwan rijiya muna iya amfani da ruwan rijiya. Zan ce eh muna amfani da ruwan rijiya don akwai rijiya a bayan gidanmu. Eh muna amfani da rijiya sosai. Eh kaga in ba ruwa a cikin gidan nan sai a fita a je a ɗebi ruwa a rijiya. Eh don muna da rijiya a gidanmu. Dole mu yi amfani da shi. Muna amfani da rijiya sosai ma. Eh ka san amfani da rijiya in ba mai jan ruwa ba ne, in ba mai iya jan ruwa ba ne bai riya amfani da rijiya ba. Eh to abu ne yake gidanmu kuma dole mu yi amfani da shi. Haka kam muna amfani da rijiya sosai sosai. Wancan kam ba tabbas muna amfani da shi. Eh ana amfani da rijiya don yana gidanmu dole mu yi amfani da shi ko ba haka ba. To ana amfani da rijiya.

Eh tabbas ina so. Ka gane ko? Eh ina so amma ka san ba wai kullum ba ne. Akwai, akwai lokaci wanda oke zan so in zauna, akwai lokaci wanda kuma babu. Eh amma kom ina so. Eh inda na faɗa in ba kullum ba ne. Ba kowane lokaci ba ne. Akwai lokaci wanda oke eh zan zauna, akwai lokaci wanda kai babu. Eh to zuwa zuwa ne abun yake mun. Kai na ji daɗin tambayan nan, ba laifi tambayan nan kom ba laifi. Na ji daɗin tambaya amma inda na faɗa ina son zaman kom amma ba kullum kullum ba ne. Kakan yau zan, zan, zan, zan, zan so in zauna, gobe babu. To inda na faɗa zuwa zuwa ne. Eh, eh to ina son zama haka. Eh kai na ji daɗin tambayan nan, tambayi in yayi. Ba karya tambayi yayi.

Wani irin takalma ka fi so? To, kafin an sa, zan ce na gode ma tambayanin. Akwai takalmi wanda ana kiransa canvas a turanci. Eh, akwai takalmi ana ce canvas a turanci. Ina so san takalmin can. Eh, in na haɗa shi da wani dogo wando, zan buga ma canvas can. Eh, na fi so canvas. Ana kiransa canvas a turanci. Eh, irin takalmi ne nake so ke nan. To, ni mai son sa dogo wando ne. Eh, ana kira jeans. Eh, a turanci ana kiran jeans. Ina son sa dogo wando zan haɗa shi da canvas nan. Eh, don ni ba mai son slippers ba ne. Eh, ni mai son sa takalmi ne. Kuma a takalmin canvas ne nake so. Eh, don na so abune zai rufe mun ƙafa, zai rufe mun komi. Eh, abune nake fi so ke nan shine canvas. Eh. Ai canvas, gaba ni kawai da canvas. Ina so sa canvas takalmin nake, na fi so sake nan.

Yaushe kake kwana kullum? To, na gode ma tambaya nan. Kullum ƙarfe tara na dare. Ƙarfe tara na dare shine lokacin da in ke kwana kullum. Lokaci na bacci zai shiga ido, sai inje in kwana. Eh, ƙarfe tara na dare baya wuce ƙarfe tara na dare. Ƙarfe tara na dare zanje in kwanta in kwana. Eh, ka gan ƙarfe tara yayi nan, jiki ma ya kamata ya huta. Eh, don jiki yayi aiki sosai, jiki ma na neman hutu, ka gane ai? Eh to ƙarfe, ƙarfe tara na dare. Eh, ƙarfe tara na dare in yayi ba sai an gayamun ba, ya kamata nima in je in huta. Eh to ƙarfe tara na dare ne nake kwana kullum. Eh.

To, ina kake cin abinci a wurin aiki? To, inda nake cin abinci a wurin aiki, akwai mata wata mata a gefe tana da wani restaurant. A Turanci kenan ana kiranshi restaurant. Eh, a wurin nake cin abinci. Don abinci ta ba tsada sosai. Eh, kamar abincin ta tana sayar da shi dubu ɗaya da ɗari shida. Eh to, ka san dubu ɗaya da ɗari shida ba wani tsada sosai haka nan ba. Eh to, a wurin nake ci abinci. Eh, in rana ya haka, in yunwa ya fara shiga jiki, ya kamata a je a ci abinci. To a restaurant din kenan ana kiranshi a Turanci restaurant a Turanci kenan ba. A wurin nake cin abinci. Kuma abincin matan ba laifi. Wancan gaskiya abincin matan ba laifi. Tana kokari da abinci. Sassa na so saya abinci a wurin ta. Eh, in time na ci abinci haka, in lokacin ci abinci haka a wurin zanje in biya ta ta ba abincin ci. A restaurant din kenan a Turanci ana kiransa.

Rubutunka yana da kyau. Aaa, to na gode ma tambayan nan. Ai rubutunan na da kyau ba laifi. Ina ƙoƙari a rubutu. Eh, rubutuna ba laifi sosai. Ai to ina aaa makaranta. Ai, eh ana jin daɗin rubutuna sosai sosai. To zan ce rubutuna ba laifi don ni ma nasan na iya rubutu. Rubutuna akwai kyau. Uwa na ya sani, a gidanmu an sani, abokanaye na sun sani, iyayena sun sani, addanar ta sani. Ba wanda bai sani ba. Ba wanda sani ba. Baba na ya sani, mama na, mama na ta sani, ƙanwa na ta sani. Mata ma ta san rubutuna akwai kyau. Rubutuna akwai kyau ba laifi. In na ma rubutu kai ma zaka san rubutuna akwai kyau. Eh, wallahi ni ma, ni ma karen kai na ya san rubutuna akwai kyau. Ba laifi rubutuna. Rubutuna akwai kyau.

Eh to bana iya shan magani kullum. Ba kullum bane nake shan magani. In na yi rashin lafiya ne, ina shan magani. Eh amma in ba rashin lafiya ba bana sha magani. In ban da lafiya ne nake shan magani kullum kullum. Mm to yanzu ka gan bana sha magani don ban da rashin lafiya. Lafiya na kalau. In na faɗi rashin lafiya ne sai ma-- sai na nima magani in sha don jikina ya warke. Wani in ban samu lafiya. Eh to yanzu kam bana, bana da damuwa. Eh amma kagan in na yi rashin lafiya nan, ina siya magani kullum ne zan dinga sha. Zan dinga shan shi don in samu ƙarfin jiki, in samu ƙarfin wanda zanyi aiki. Eh yanzu kam lafiya na ƙalau Lafiya na da kyau. Sai ya sa bana shan magani. Eh amma in na yi rashin lafiya ne, zan nima magani in sha don jikina ya samu ƙarfi.

To zan ce biyar. Eh zan ce biyar. Yawan ke nan, biyar. Nawa da na kanwa na, da inda baƙo sun zo za su zo na, da na iyaye na. Eh, ko da nawa, kanwa na, inda baƙa zo na, da na iyaye na, da na Uncle na. Eh, na yaya na ke nan ko haka. To zan ce biyar ke nan. Ka san katon gida ne. Eh akwai ɗakuna da yawa, akwai ɗakuna da yawa. Eh to biyar ke nan inda mu ke; inda ni ke zama, inda kanwa na tana zama, inda na faɗa ke nan ɗazu ba, da iyaye na, da Uncle na. Eh ka san a gidan mu katon gida ne, so akwai ɗakuna da yawa, da yawa. Eh akwai ɗakuna zai kai biyar don katon family ne mu haka.

Ahn, ran da nake ci abincin dare ko kuwa yaushe nake ci abincin dare, ina cin a-a-a abincin dare ƙarfe shida na yamma kuma ince na dare ɗaya, eh ƙarfe shida. Don ba na ci abinci, i, latti. Ina cin abinci don cikina, ya ɗan sauka kafin in yi bacci. Eh, to ina cin abinci ƙarfe shida na yamma kafin wuri ya fara duhu. Eh, lokaci wanda nake cin abinci kenan. Kasan ba na son cin abinci latti a cikin dare. Yanzu ina bacci, cikina ina wiyi. Eh, sasa gwandanmu in ci abinci ƙarfe shida na dare. Eh, na ci ƙarfe shida na dare. Eh, ina da lokaci wanda abincina, abincin zai huta a ciki. Eh, in ya huta a ciki kafin koma in kwanta. Eh, lokacin wanda nake cin abinci kenan ƙarfe shida na yamma.

Kana fin son shinkafa ko tuwo? Na gode da, da tambayan nan. Ni na fi son cin tuwo. Ba na son shinkafa sosai. To ne nake so. In ka ba ni to yanzun nan, zan cim ma a minti uku ko biyar na gama cin tuwon can. Ina son to sosai. Kai, ina son to sosai. Ka ban to yanzu nan. Abin da zama to, sai in ka haɗa shi da miyan kuka. Ehhh, ba na wasa da shi gaskiya. Kakan to da miyan kuka, balle ma wai tuwon shinkafa. Ahhh, wancan kon karfi ne. Tuwo kuma bari, bai kamata ka haɗa tuwo da shinkafa ba. Wallahi bai kamata ka haɗa to da shinkafa ba. Amma kagan tuwo ƙarshe ne ina cin tuwo sosai. Wancan kam tabbas ina cin tuwo sosai.

To, zan fara da addu'a. Ina farka ina addu'a, eh, sai in je indan share shara, indan su shara shara, eh, indan gyara ɗaki, eh, wuraren da ya kura in share, sai in nema kaya wanda zan sa. Ina nema kayan wanda zan sa, zan iron nasa, zan ajiye sa a gefe, sai in je in yi wanka. Eh, ina yin wanka ina dawo sai in san kaya, zan fara shirin zuwa aiki. Eh, kullum ina farka lokacin ina farka abubuwan nake yi ke nan. Eh, don in shiryi, zan fara abubuwa in da wuri don in shiryi in je aiki da wuri. Eh, ina farka zan fara gyare gyare, ina gama addu'a ke nan fa, zan fara gyare gyare. Ina gama gyare gyare in zo in gyara kayan wanda zan sa ina gama sai fara shirin zuwa aiki.

To muna da bokiti dayawa a gida. Wallahi bokiti a gida zai kai kusan goma. Eh kasan muna ɗan yawa a gidan mu, eh dan muna da ɗakuna kusan biyar. To muna da bokiti ya yawa. Eh akwai bokiti da wanka zai kai kusan uku, akwai bokiti da wanki zai kai kusan huɗu. Eh sai akwai bokiti a waje wanda ana ajiyar ruwa eh na abinci kenan zai kai kusan uku. Eh goma kenan. Ai mun yawa a gida dole a yi using bokiti dayawa. Bokiti namu ya kai goma. Eh a gida kam ana yi yanzu bokiti dayawa dayawa. Gidan mu hmm ƙaɓar mu kawai da bokiti. Ai mamana in ta shiga siya bokiti a kasuwa yana yawa. Eh bokiti namu ya kai goma a gida. Eh.

To abun sha, zan ce na fi son shan Nutri Milk. A tauranci ke nan ana kiransa Nutri Milk. Ina son shan abun, abun kamar madara, madara, madara hakan nan. Abun sha na ke nan. In naje shago ina son siya abun sha in ba Nutri Milk bana iya siya wani abu kuma. To abun ke nan, abun nake son sha ke nan sosai Nutri Milk. E, abun yana nan kamar madara, madara. Ban sasansu ni mana son shan madara sosai. Wannan kam ba karya. Ina son shan madara sosai sosai. E, to in naje mana shago zan siya Nutri Milk don madaran shi yayi yawa. E, don ni mana son madara bana wasa da abu madara. Madara kawai kabarmun madara. Madara ina so madara sosai. E, in ka ban madara, a, ba karim da haɗi nake je ba. Shine Nutri Milk kenan. Nutri Milk na fi so sha sosai. Wallahi.

Kana son turare kullum? Ina son turare kullum. Ai ba ran da ba ran fita ba ban sa turare ba. Ai ni abun da bana wasa da sheke na turare don in yi kamshi. E, in yi ƙamshi. Ina son turare sosai sosai wallahi. Ka gan ai bai kamata ka fita ba kana wani irin wareware haka a tsakanin mutane. Ai bai fita bai, bai haɗu ba ai. Ka gani ai bai haɗu ba ai. To ni kafin in fita ina neman turare in faffar in fesashi, in fesashi a jikina don in san nima in yi ƙamshi wallahi. Ina yi ƙamshi sai in fita, in fita da kyau ina ƙamshi a tsakanin mutane. E, ai kafin in fita ai ni kon turare bana wasa da turare. Wancan kon haka bana wasa da turare wallahi. Ai turare ya haɗu wa ai bai kamata ka na za ka fita ba ka sa turare ba.

Eh ina cire takalma a gida. Kaka ina fita nan ina dawo in zan shiga ɗaki zan cire takalma. Eh, to na san takalma yayi datti bai kamata in shiga gida da shi ba. Zan cire takalma zan ajiye in rike a hannu, eh zan je ajiye shi a ɗaki. Eh ina cika cire takalma a gida. Takalma kawai bana cika sa takalma a ƙafa. Eh sai dai in cin shiga wurin wanka zan sa ma slippers. Eh in zan fita wurin wanka ma na sa slippers. Eh amma in zan shiga falo bana shiga da takalma. Ina rike a hannu. Eh amma eh takalma kam ina cirewa. Kakam bana iya sa takalma ina yawo a tsakani mutane da shi a gida. Eh ina shiga gida zan cire takalma na rike a hannu. Eh haka, haka na cika yi amma in zan shiga wurin wanka ina sa slippers. Haka ne.

Eh na gode ma tambayar nan. Tambayar na ya ɗan ban dariya. Gaskiya ko ina shiga wurin wanka nake iya wa haka watarana. Eh, ka san wanka yana daɗi, yana ɗan tafiya, wanka yana daɗi, yana ɗan tafiya, sanda in buga waƙa. Wancan ko na cika yi. Wallahi ina shiga wurin wanka haka sanda in buga ma waƙa, buga ma waƙa. Ina ɗan waƙa a ciki. Watarana ma zan sai inji kai ashe n'na da muriya haka. Sai abin yi ban dariya, yi ban daɗi. Eh to ina iya ji da waya ma in buga waƙa a wayana. Ina wanka ina buga waya a waya, ina buga a, a, waƙa a wayana. Ina iya haka. Eh ina buga waƙa ina, ina, ina, ina, ina rawa ma watarana ma. Eh to ina iya waka. Inna zo wanka ai tambayar yana ban dariya. Gaskiya ko amma ina iya waƙa. Na ji wanka watarana. Eh.

Eh to, app wanda na fi amfani da shi, shi ne Facebook. Eh, amma yanzu kam na fi jin daɗin Twitter. A turanci ana kiran shi Twitter. Na fi amfa-- a da nake, a da ne nake amfani da Facebook, yanzu kam na fi amfani da Twitter. Ba ran da ba na shiga Twitter, ana kiran shi X ke nan ko, yanzu ana kiran shi X. Eh, abun nake using ke nan sosai. Ai ni da app can, hmm, ka banni kawai. Ba ran da ba na tashi, na tashi bacci, ban shiga X ba. Eh, ina shiga X, sai in duba me na faruwa a duniya, in san mene yana, yana, yana faruwa a market, a kasuwa ke nan ana ce. Eh to, app na fi amfani de Twitter ko kuma a ce X. Eh, haka. Ba na wasa da app can ai. Na, na shiga in ga me na faruwa a duniya sosai sosai.

Eh ina iya yin hawan keke. A da ne in na hau keke sai in fadi, ina hawa keke sai in fadi. Yanzu kuwa na iya keke sosai. Ina iya hawan keke. Ai keke yanzu kam ba abun wahala bane. Eh a da ne nake jin wahalan amma yanzu kuma ba abun wahala ba. Eh ina iya hawa keke wancan kuma ba matsala. Eh ba matsala a wancan. Ai keke yanzu ai ba abun wahala bane inda na faɗa. A da ne ban iya hawa keke ba, in na hau sai in faɗi, in na hau sai in faɗi, in na hau sai in faɗi. Amma inda na koya yanzu kwam fa, keke yanzu kwam ba abun wahala bane. Eh ina iya mahama keke, in-in-in gudu ma da keke, ina iya gudu ma da keke wata rana. Wallahi. Ai keke yanzu kai ka banmun keke. Ai a da ne ina tsoron in hau keke, yanzu kwan, ina iya in hau keke ba masala, ba kome. Ina iya in hau keke sosai. Wallahi. Eh.

So nawa kake goga hakora? Eh, to kowanne safe in na tashi ina goga haƙora na ko kuma a ce hakori. Eh, kowane safe ina goga hakori. Ai, bai kamata in tashi safe kafin in ci abinci ma da safe naga na goga. Eh, zan ce kullum kowabne safe ina goga haƙora na. Eh, kai na ji daɗin tambayan nan. Eh, ina goga haƙora na kowanne safe dan in samu kafin in ci abinci safe ma ina goga haƙori na. Eh, dan in ɗan ciccire su datti da wasu abubuwa wanda yake ciki. Eh, haka ina tashi da safe, abunda zan fara yi sai in nema brush sai in goga haƙora na. Haka dan in fita tsaf-tsaf, in fita ba datti, in fita da kyau. Haka nake yi, kowanne safe haka nake yi.

To ina iya tafiya da ƙafa da nisa, gaskiya kam ina iya tafiya da ƙafa da nisa. Ai ni wata rana ina takawa, ina takawa wata rana ma in ban so in shiga keke ba zan shiga takawa in je har wurin aiki. Wallahi don wurin aikinmu akwai ɗan nisa ina iya takawa da nisa. Eh, ai ƙafa wata rana, yana nema ɗan guntun exercise a turanci kenan ana kiransa exercise. Eh, ina iya takawa kam, wancan kam ba, ba na samun wani matsala a wancan. Takawa kam ina iya takawa. E kuma ina wata rana ina jin daɗin takawa ba karya. Wallahi wata rana ina jin daɗin takawa, in taka da kaina in je wuri mai nisa in dawo kuma, kuma yana ɗan taimakona Eh haka kam ina iya takawa a wuri mai nisa in je ma in dawo.

To zuwan kasuwa ina iya zuwan kasuwa ko wane sati. Eh bana wasa da zuwan ko, bana wasa da zuwan kasuwa ko wane sati. Ko wane sati ina zuwan kasuwa in siyyaya duk abubuwan da na gan sai in siyyaya don ka san na cika zuwa aiki sosai nan to sati ne bana cika zuwa aiki. Bana ma zuwa aiki don sati ranar hutu ne. Ka gane eh? To zan je kasuwa in rubuta abubuwan da zan siya in je in siyyaya in dawo gida. So ko wane sati nake iya zuwan ka-kasuwa. In zo yin kasuwa in siya abubuwan da zan siya abubuwan da ya kamata in, in siya su na siya su. Eh don ka san ranan can ba ranan aiki ba ne. Eh to ina iya zuwa kasuwa ko wane sati. Eh tabbas haka kam. Ko wane sati ina zuwan kasuwa. Eh don in samu in siyyaya. Ka san ana zuwan aiki na ba, ba lokaci sosai to sati ne nake samun lokaci in yi siyayya na.

Eh ina iya biyan kuɗi ta waya. Eh ka san ba kullum bane nake iya rakin kuɗi. Eh ina da waya haka na ina je siyayya a kasuwa in banda yi kuɗi a hannu zan tura ta waya. Eh ina iya biyan kuɗi ta waya. Wancan kawun sosai ma na sha yi, ba son ɗaya ba, ba son biyu ba, ba son uku ba, ba son huɗu ba. Eh watarana bana cika zuwan kasuwa ma da kuɗi a hannu. Ka gane ai bana cika zuwa kasuwa da kuɗi a hannu. Zan je kawai in tura ta waya. Ina tura ta waya, eh sai in karɓa duk abubuwa ne na siya. Don bana cika tafiya da kuɗi a hannu. Eh to na ji daɗin tambayan nan gaskiya kam ina iya biyan kuɗi ta waya, ta waya. Ina iya biyan kuɗi ta waya. Na sha yi ma ba son ɗaya ba, son biyu ba. Eh haka nake yi watarana.

Eh ina iya tafiya da sauri wata rana. Kamman in zan je aika, ina iya tafiya da sauri don in je in yi abun da ya aike ni, sai in dawo. Eh, ko kuma na yi letti, ina faman sauri. Ina iya tafiya da sauri wancan ga ba matsala ba ne. Ai gashinan kuma ina da dogayen ƙafa, ina da do ina da dogayen ƙafa kuma ina sauri. Ina da iya sauri sosai haka. To in zan je aiki ina yi letti, ina iya tafiya da sauri, sauri, sauri don in samu in shiga wurin aiki da wuri. Ka gane ai, to tafiya da sauri ai ba wani abu bane a wurina. To ina iya tafiya da sauri sosai ma. Eh wannan kan tambayan nan gaskiya ne. Na ji daɗin tambayan nan kam. Ina iya tafiya da sauri. Eh kaman in zan je siya abu ma, ina nema in dawo da wuri-wuri zan fara tafiya da sauri. Eh ina iya tafiya da sauri.

Kana kunna Bluetooth kullum? Eh, ina iya kunna Bluetooth kullum. Eh, ba kullum ba dai. Zan iya ce kowane rana, ranar da zan yi amfani da shi, sai in kunna. Ranan da zan amfani da Bluetooth zan kunna. Ba zance kullum bane nake kunna wa. Eh, akwai lokaci wanda in zan amfani da Bluetooth sai in kunna. In zan ji wa kama a MP sai in kunna Bluetooth. Eh, in zan tura abu ma sai ina iya kunna Bluetooth. Amma ba kullum, kullum, kullum, kullum ba ne nake amfani da Bluetooth. Eh, zuwa zuwa ne abun. In abun in ya zo na amfani sai a yi amfani da shi. In bai zo na amfani da shi bara ya yi ba. Ba dole sai ka yi amfani da shi ba. To zan ce ina iya kunnawa amma ba kullum, kullum ba ne. Eh, ina iya kunna Bluetooth amma zuwa zuwa ne. Ranan amfanin shi ya zo sai in kunna. Eh.

Eh, kana zuwa aiki lokacin dai-dai? Eh ina zuwa aiki lokaci dai-dai. Ai ni ba na ɓata lokaci. Eh, inna tashi da safe haka in na yi wanka, zan nemi in goga baki, in nemi kaya, wanda zan sa, in shirya a gefe, in na shirya a gefe zan fara sa takalmi sai zuwa wurin aiki. Eh ba na dai ba na zuwa wurin aiki da late. Eh, don in ka ji da late nan za ai ma faɗa. Ina zuwa wurin aiki dai-dai inda yanda ya kamata. Eh bana wasa da late, bana wasa da late ko nima bana son late. Eh to ina zuwa wurin aiki dai-dai da inda ya kamata. Inda ya kamata haka nake zuwa wurin aiki. Eh haka.

To menene kake jin tsoro? Hmm, na ji daɗin tambayan nan. Ina jin tsoro abubuwa da yawa dai. Eh amma a ɗaya zan ce ina jin tsoron duhu. Wuri yayi duhu bana so wuri yayi duhu. Don ni wata ran-- wani lokaci ma ina bacci da wuta. Eh don bana so wuri yayi duhu. Ka gani ko wuri yayi duhu haka ne ɗan ban tsoro tsoro haka nan. Eh ina ji kamar akwai wani a gefe na. Eh bana so wuri yayi duhu. Eh, na fi son wuri, ina gan wuri. Sasa wata rana in zan zo bacci ma ina kunna wuta don in bacci da wuta. Eh ina son wuri, ina bacci, ina kullum wuri. Bana cika son duhu. Abun na ban tsoro. Yana cikin abubuwan da yake ban tsoro. Eh duhu na cikin abubuwan da yake ban tsoro. Wancan kam tabbas. Eh haka bana iya bacci in ba wuta. A'a ba kullun kullum ba ne. Akwai inda zan-- akwai lokacin wanda zan bacci ma ko ba wuta. Zan bacci. Eh abun zuwa zuwa ne yake yi.

Wane aikin gida kake yi kullum? To aikin gida wanda na cika yi kullum shine share ɗaki. In nayi bacci haka na tashi sai in nema in share ɗakina. Bana wasa da wancan bana fasa wancan. Ko wani safe ina tashi bacci, aiki wanda nake yi ke nan ina share ɗakina. Kafin in je in yi shiri, in na yi shiri sai inje wurin aiki. Aiki wanda nake yake na kuma bana fasawa. Don kullum in na tashi bacci zan je in share ɗakina. Wurin da ya kura sai in goge, in goge. Kullun, kullum ina tashi haka nake yi. Kafin je wurin aiki ma haka nake yi. Ina share ɗaki, in share, in fita tabs tabs. Ba damuwa. E, don kullum in naje na dawo aiki ma, naje na dawo aiki ma haka nake yi. In na gan kura kuma in sake sharewa. Haka nake yi kuma bana fasawa. Kullun, kullum haka nake yi. Ina share ɗaki. Aiki wanda nake yi ke nan a gida share ɗakina.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina iya shan ruwa mai sanyi. Ai bana wasa da ruwa mai sanyi. Ina son ruwa mai sanyi sosai. Yanzu wannan ana zafi nan ma sai da ruwan sanyi. Eh, don ka sha ruwan sanyi ka ji wani daɗi a ciki. Eh, bana wasa da ruwan sanyi. Ai kullum, kullum ina shan ruwan sanyi. Don ka san yanzu ana zafi. Ai zafin nan kuma wannan na yi in ba da ruwan sanyi ba akwai matsala. Eh, zafin nan in ba da ruwan sanyi ba akwai matsala. Shi yasa bana wasa, bana wasa da ruwan sanyi. Ina shan ruwan sanyi sosai. Don ruwan sanyi akwai taimiko. Ana zafi ka nema ruwan sanyi ka sha ka gan amfanin wanda zai ma a jiki. Eh, ba kullum bane ina shan ruwan mai zafi. Eh, amma ina rashin lafiya ne ina shan ruwa mai zafi. Amma yanzu kum ina shan ruwa mai sanyi. Bana fasa shan ruwa mai sanyi. Kullum, kullum abu na nake sha kenan, ruwa mai sanyi. Don ka san ana zafi yanzu. Kuma zafi nan sai da ruwan sanyi.